Ina farkawa da misalin ƙarfe tara na safe. Sannan idan na farka nakan yi sallah, nakan yi sallar walha, na yi addu'o'i, na karanta Kur'ani, sai na zo na gyara gida, na sashshare gida. In na share gida, na yi wanke wanke da sauransu. Sannan kuma sai na, na yi wanka, na yi wanki, na wanke banɗaki, na gyara gida. Bayan na yi kome sai na, na yi, bayan na yi breakfast sai na ɗaura abincin rana, na yi wa yara wanka sai mu tafi kai su makaranta. Bayan an kai su makaranta sai na dawo sai na ɗanyi bacci. Na ƴan mintuna kafin su dawo daga makaranta. Sannan kuma a ranar weekend nakan farka da misalin ƙarfe goma. Amma sauran ranakun, nakan farka ne da misalin ƙarfe tara na safe.

Ina kunna wuta idan zan yi girki. Wani lokacin kuma nakan kunna domin jin dumi, musamman a yanzu da ake yanayin sanyi. Wani lokacin kuma nakan kunna domin in kunna turaren wuta dominƙamsassa sha, ƙamsassa wato ainihin ɗaki.

Ina iya dafa abinci. Ina dafa abinci kala-kala kama da ga na al'adunmu na gargajiya da kuma na turawa. Nakan dafa abinci sau uku a rana. Nakan dafa karin kumallo, nakan kuma dafa abincin rana da kuma abincin dare. Nakan dafa abinci domin biki, suna da kuma tarurrukan iyali. Nakan yi abinci in sakawa yara su tafi da shi makaranta. Nakan kuma yi abinci domin siyarwa. Ina dafa abinci domin, domin jin daɗi da kuma walwalar iyali. Ina dafa abinci a kowace rana. Hakan yana sa ni farin ciki. Nakan kuma zauna in tsara abinci yayi kyau, yayi daɗi domin walwala da nishaɗin mutanen gida da sauransu.

Kwarai da gaske na iya dafa abinci. Na iya dafa abinci kala kala kama da na gargajiya, na bature, da sauran kuma, da sauran al'adu. Na iya dafa abinci kamar tuwo, shinkafa, miyar agushi, miyar taushe, miyar, miyar agushi, miyar taushe da sauran su.

A gaskiya ina shan ruwa mai sanyi amma a lokacin da ake yanayi na zafi, amma a yanzu da ake yanayin sanyi bana shan ruwa mai sanyi sabida lafiyata. Domin muddin na sha ruwa mai sanyi nakan kamu da mura sannan kuma nakan kamu da mura wacce take taɓa lafiyata tana sani wahala ƙwarai da gaske. Amma a lokacin zafi wanda lokacin yanayi gari yana cikin, yana cikin, yana ɗimama nakan sha ruwan sanyi domin sanyaya jikina da kuma ƙishirwata. Sai dai kuma likitoci sun tabbatar da cewa yawan shan ruwan sanyi yana taɓa lafiya musamman a yanayin sanyi. Domin yakan sanya mura da sauran cututtukan na sanyi.

Labulen mu yana launin fari da baƙi. Sannan kuma nakan wanke labule a duk kowane wata domin jin daɗin zama a cikin gida. Sannan kuma labulen mu yana ba mu kariya musamman a yanzu a lokacin sanyi daga ƙura da kuma kwararuwar sanyi daga waje da sauransu.

Ina kallon wayata a kan aƙalla sa'o'i goma a rana ko fiye da haka. Musamman da yake ina yin amfani da wayar domin yin wasu ayyuka da suke bani kuɗi. Kusan sai in ce wayata ita ce ofis ina. Nakan shiga na duba wasu ayyuka, na yi wasu ayyuka da ita ko kuma nakan shiga na duba labarai da kuma sanin yadda duniya take ciki. Nakan kuma saurari karatu ko waƙa domin jin nishaɗi. Nakan kuma duba wayata domin ganin saƙon da aka turo min da sauransu.

A gaskiya na fi samun kuzari da safe. Lokacin ne ƙwaƙwalwata take fresh. Na tashi da safe nakan samu kuzarin yin duk abin da ya dace musamman bayan na gama addu'a. Sai dai idan yamma tayi nayi ayuka duk na gaji, kuzarina ya karragu.

Ina iya ɗaure ƙulli musamman idan ba a tamke shi. Ya tamku sosai ba, sai dai ba ko wane irin ƙulli nake iya ɗaurewa ba musamman idan an ɗaure shi ya ƙullu sosai amma nakan ƙoƙarta domin na ga na ƙulle shi.

Ina yin wanka da safe, wani lokacin kuma da rana, wani lokacin da daddare. Ya danganta da lokacin da na samu ruwan yin wanka. Sannan ina yin wanka da sabulu da o- da sabulu da soso a banɗaki. Nakan yi wanka a duk lokacin da na ji wani, na ji jikina yana min ƙaiƙayi, ko kuma nakan yi wanka sau uku ko sau huɗu a rana. Ya danganta dai.

Ina karɓar kira a aiki sau biyar ko sau shida a rana. Sannan idan an kira ni, sukan buƙaci su san me ake ciki akan aiki. Nakan karɓi kira daga gurin aiki domin tabbatar da yaya aikin yake gudana. Sannan kuma nakan karɓi, karɓi kira a aiki domin tabbatar da cewa aiki ya tafi, ya tafi daidai. Nakan karɓi kira a aiki so biyar ko so shida a rana. Idan muka tattara adadin kiran da muka karɓa sau ɗaya, sau biyar ko sau shida a rana, a wata zai kama mana guda tamanin. Za mu iya cewa tamanin ko sama da haka. Sannan kuma kiran yakan kasance ta waya ko kuma akan yi meeting ta Google Meet ko kuma ta Zoom. Idan an yi meeting, akan tattana abubuwan da suka, suke gudana a gurin aiki. Akan kuma tattauna me ake ciki a gurin aiki, yaya. Za a tsara yadda aiki zai tafi daidai da kuma yadda za a tsara yadda za a samu cigaba a gurin aiki. Wani lokacin nakan karɓi kira ta kiran waya kawai. Wani lokacin kuma nakan karɓi kira ta manhajar WhatsApp. Wani lokacin kuma nakan karɓi kira ta Google. Wani lokacin kuma akan kira ni ta hanyar yin amfani da email. A turo mun da link, ni kuma idan na shiga, sai mu tattauna ta Google Meet ko kuma ta Zoom. Idan waya ta ba ta da caji, nakan shiga damuwa domin na san zan, za a kira ni daga gurin aiki. Dan haka bana wasa da cajin waya domin karɓar kiran gurin aiki saboda wata dama za ta iya wuce ni. Shi yasa nake ƙoƙarin in ga na mallaki, shi yasa nayi ƙoƙarin na ga, na ga, na mallaki power bank. Sannan kuma nake ƙoƙarin in ga na mallaki solar sabida lantarki yana da matsala a ƙasar mu Najeriya. Da an kawo wuta ba ta yin awa ɗaya, wani lokacin an ɗauke. Dan haka, cajin waya zai yi min wahala domin karɓar kira a gurin aiki. Amma a ranakun Asabar da Lahadi bana karɓar kira daga gurin aiki. Ina amfani da waƴan nan ranakun ne domin in samu hutu. Nakan kashe wayata a waƴan nan ranakun domin in huta. Kiran waya, wani lokacin idan an kira ni a ranar Asabar daga gurin aiki nakan ba su amsa da cewa yau ranar hutuna ce domin na samu na huta. Amma nakan karɓi kira a ranar Litinin da Talata da Laraba da Alhamis da Juma'a. Ranaku biyar kenan a mako. Idan mun lissafa, adadin kwanakin da nake karɓar kira a gurin aiki a wata, zai kama sati huɗu. Wata yana da sati huɗu. Dan haka sati huɗu a kowane sati in aka cire ranaku biyu, biyu sau huɗu ya kama takwas kenan. Kenan bana karɓar kira a ranaku takwas a wata. Amma nakan karɓi kira a ranaku biyar a sati. Biyar ɗin nan in aka lissafa biyar sau huɗu zai kama idan muka ce biyar sau biyu goma kenan. Wata biyar ɗin so biyu ashirin ke nan. Ya kama ashirin da biyar ke nan.